Kiɗan da na fi son ji shi ne kiɗa na Hausa. Kamar na soyayya haka, ina matukar son jin kiɗin soyayya. Domin kiɗan soyayya yana ba ni nishaɗi, yana sa ni farin ciki. Hassalima ya fi soyayya daɗi. Gaskiya nakan ji daɗin na ji kiɗan soyayya. Domin haka yana faranta man rai, yana ƙuantar min da zuciya, yana sa ni yana sa, yana sa, yana sa ni na ji shauƙi da kuma ya fitar da ni daga cikin damuwa da nake ciki. Watakila in mace ta bani haushi, ko muka samu sabani da wata budurwa, ko wani maka macen haka, zan so a ce na koma na ji na ji kiɗan Hausa, idan na soyayya haka. Domin yana da matuƙar daɗi. A wani wajen ma yakan kwantar da zuciya, yakan sa ka samu nishaɗi da kuma farin ciki. Domin ba kowane, ba kowane kiɗan Hausa bane yake sa nishaɗi ba. Amma akwai kiɗa irin na Umi aa-- Ummi Sharif. Kiɗa irin na Umar M Sharif yana matuƙar sanya daɗi. Kuma kiɗa irin na matasa wanda suka iya soyayya haka, wanda suka ƙirƙira. Shin haka yana sa zuciyar samun kwanciyar hankali kuma haka ma ya fi soyayya daɗi. Wata sa'a zaka iya tana soyayya da mace amma kuma some sai kaga ba ta iya faranta maka rai Ta wuce ta ɓata maka rai ba, ba ta san yadda za ta lallaɓe ka ba, ba ta san yadda za ta yi zance da kai ba. Wata sa'a sai in koma gwan-- sai in je kamar gwanda kawai, irin ga jin kiɗan Hausa na soyayya. Ya fi mun kwanciyar hankali, ya fi mun nishaɗi, ya fi mun farin ciki, ya fi mun salama. Kiɗan na soyayya gaskiya duk wanda ya ji shi zai yi alfahari da hakan. Kuma sannan zai ji daɗi kuma zai samu natsuwa ga wanda yake so. Domin ba kowa yake son kiɗa ba. Musannan ba kowa yake son kiɗa ba. Hatta, hatta na soyayya. Dukda gaskiya na soyayya ita haka kuma ɓangaren kiɗan soyayya ba wanda za a ce ba ya so. Saboda ita tana sa shauƙi ne, tana sa farin ciki ne, tana kuma ƙara ma mutum, ƙara ma mutum, em, wannan me su zama? Shauƙi da jin cewa kamar ya faɗa soyayya kuma ƙila bai taɓa yin soyayya ba. Gaskiya kiɗa na soyayya yana matukar dadi. In ma--- irin in ma aka samu wanda ya iya kidin soyayya saboda ba kowa ya iya kidin soyayyan ba. Kadan ne daga cikin maganu wanda suka kidin soyayya wanda kake jin dadi. Amma mu gaskiya matasa, muna jin dadi aduk lokacin da muke jin kidan soyayya. Domin haka yana sa mun shauƙi, yana sa muna ji kamar mu fi kowa iya soyayya. Muna ji kamar ma muna cikin soyayya ne. Ko da a ce ma ba mu da budurwa, ba mu da wanni da muke da su amma idan muka fara jin wannan kiɗan soyayya, mukan samu farin ciki da jin daɗi da na, da annashuwa. Gaskiya kiɗan soyayya yana da matuƙar daɗi. Yana da matuƙar daɗi domin har wa yau ni ban ga kiɗan da za a ce wai gashi an saba. Kiɗa na kiɗa wanda gashi an sa wanda ya fi na soyayya daɗi. Domin ita soyayya karan kanta halitta ce na Ubangiji wanda ya tusa wa mutum cikin zuciya. Sannan kuma ba wanda zai ce ya ƙi soyayya. Saboda duk iya sani na, idan har ka kasance ɗan adam, dolin dolin ka zai kasu soyayya. Baka isa ka ce ka ƙi soyayya ba. Baka isa ka ce kai yau gashi ka tsane soyayya ko ba ka san soyayya ba. Arhaɓaɗa kuma ba za ka taɓa kuma soyayya ba. Zaka iya cewa ba ka san soyayya saboda an yau dare ka. Amma ba haka nan ka cewa ba ka san soyayya har abada ba. Kowa na so a so shi. Gaskiya kiɗan soyayya.

Daga cikin wasan da nake yi, ina yin wasa ƙwallo a waje. Daga cikin wasan da nake yi a waje akwai wasan ƙwallo sannan kuma akwai wasan gudu. Wannan kuma wata sa'an muna yi shine a lokacin da muke cin karfi a taron mu. Wata sa'an muka yi wasa na gudu don motsa jiki. Sana na ƙwallo kuma don motsa jiki. Domin duk suna da amfani. Idan muka je ɓangaren motsa jiki yanzu, motsa jiki na da matuƙar amfani a jiki a lokacin da kamar yadda mutum ya kasance raunande. Watakila ya gaji, jiki ya mutu, jiki ya sakankance. To mutum yakan so a ce ya fita yaje ya ɗan yi yi motsa jiki, ɗan motsa jiki kamar yin wasan ƙwallo da kuma yin gudu. Wasan ƙwallo yana da matuƙar mahimmanci domin yana taimakawa sosai kamar mutumin da ba zai yi gudu ba. Idan har ya iya ƙwallo to kamar yayi gudu ne. Tunnda ko bai iya ƙwallo ba idan ya iya yin gudu kamar yayi ƙwallo ne. Dinda ku wanne yana da bambanci amma yana da kyau a ce ka iya ko wanne gaba ki ɗaya. Ni a ganina idan har ka iya gudu, ba lallai ka iya ƙwallo ba. Amma idan ka iya ƙwallo to lallai ne ka iya gudu. Domin cikin ƙwallo ana samun, ana yin gudu. Ko wajen, ko wajen jarabawa ne. Idan an zo musabai, an zo yin irin training haka to akan so, akan so sai an fara gudu tukuna. An tabbatar da cewa kaɗan motsa jiki tukuna kafin ka koma ƙwallo, kafin ka yi, kafin a buga wasa sai kaɗan motsa jiki. Haka na nuna cewa idan ka iya ƙwallo dolin, dolan ka sai ka iya gudu. Idan ka iya gudu to ƙwallo ba zata zama maka wahala ba saboda ita ƙwallo ana san mtumun dai mai exercise, mai motsa jiki, mai motsa jiki, mai ɗan irin kuzari mai nuna cewa zai iya. Sannan kuma idan mutum aka ce yana cikin gida ko da yaushe yana bacci baya motsa jiki baya ɗan fita. Haka na nuna cewa zai zama malala ci, zai gagara yin aiki, iya yin aiki. Sannan kuma aiki za su zama masu wahala. Gaskiya in nakam fita kawai na dinga yin tafiya ta hanyar motsa jiki. Hakan na dinga yin tafiya, ina ɗan wasanni na a hanya, ina ɗan wasanni na wajen ina tafiya ina ɗan wasa na har na kai inda nake so na kai. Har naje na na dawo. Hakan yana ƙara min ƙarfi saboda wannan mai yana daga cikin motsa jiki. Ƙwallo yana da matuƙar amfani kamar ma idan aka ce ka iya shi saboda na farko za ka buga ka motsa jikinka. Idan tin rana da ka buga a rana ɗaya in ka buga shi watakila idan ka daɗe ba ka buga ƙwallo ba. Sai watarana kaje ka buga ƙwallo ranan to sai ka ji daban. Zaka ga kamar an cire maka wani tsigen jikinka. Zaka ji kamar an maka duka ne saboda irin ka ci yadda ka yi. Amma da za ka je yin kaje gobe kaje jibi. Da haka kuma sai ka ga kome ya tafi yadda yake so. Sai kome ya tafi yadda yake so. Sai kome dukkan jikinka sun samu, sun saba da haka. Amma idan aka ce ka zo na ba ka, ba ka yi ka daɗe ba ka yi kamar ni yanzu gaskiya kusan kwana biyu kenan bana zuwa ƙwallo. Kaga duk ranar da aka ce zan je sai na sha wahala a ranan. Amma da zan yi zan je yau, in je gobe, in je jibi to zan iya dawo da kuzarina, zan iya dawo da ƙarfina. Ba zan ringa jin kasala ba, ba zan ringa jin kaman na ya gaji ba to haka ƙwallo yake. Gaskiya wannan shine abin da na fi yi a waje ƙwallo da gudu. Yana matuƙar ji da ɗin su kuma domin suna sa ni farin ciki kuma kazalika suna sa na samu kwanciyar hankali. Suna buɗe min ƙwaƙwalwa ta, suna buɗe mun tunanina, suna sa na samu ƙarfi da kuza.

Wayar da nake amfani da shi shine Samsung. Ina amfani da wayan Samsung. Ba don komai ba saboda kamfaninsu yana da matukar kyau. Yana daga cikin kamfanin kan waya wanda suke da kyau a duniya. Samsung yana daga cikin kas-- yana daga cikin wannan tsaya wayoyi, yana daga cikin wayoyi na biyu wanda suke da matakar kyau a duniya. Sabo gabaki ɗaya duniya ana ji da su saboda daga iPhone ne sai Samsung. Kuma Samsung da kuke gani mafi yawanci sukan amfani mutane sukan amfani da shi. Mafi yawanci maza suna amfani da Samsung. Mata ne suka fi yawa amfani da iPhone. Domin iPhone gaskiya baya cika riƙe caji sannan kuma na ƴan gayune. Sannan kuma shi Samsung yana ɗan riƙe caji, ga ƙwaƙwalwa a kanta gashi kuma yana da kyan gani, kyan amfani. Amma yanda wasu sukan ce idan da yau zaka riƙe Samsung kana da kuɗi, miliyoyin kuɗi sai ka riƙe Sa-Samsung sai a ce maka kai kamar ba ka san darajar kuɗinka ba ko kuma su ce maka ka chika mako. Halin kuma, halin kuma wannan, wannan Samsung ɗin ya maku iPhone ɗin da zaka saya. Saboda idan ka ce za ka je ka saya iPhone, za ka kashe kuɗi, maru don kuɗi, ar miliyoyi amma kuma yazo karti bata yi maka yadda yake so ba. Na farko kai ne da za caji, na biyu kai ne da canza cajan, cajin, cajin kebul ko da sh-- ƙundin kebul ke ko da shi kai ne da canza caja, kai ne da sa caji. To abubuwa dai da dama. Kuma Samsung ba shi da wannan matsalar saboda shi is kamar abokin rayuwa ne wanda duk wanda ya amfani da shi zai ji da'a dinta. Sannan irin abubuwan da aka sa ta, aka sa a cikinta gaskiya yana da matuƙar kyau. Kamar ni yanzu ina amfani da Samsung A22 ne. Samsung A22 babu bambanci shi kamar normal Android saboda idan ya fashe yanzu ya faɗi ya fashe. Zan iya zuwa na je in canza mata screen irin na Android kuma hakan za ta tsona lamun lafiya. Ba kamar wanda suke sayan Samsung ba saboda akwai Samsung masu mugun tsada. Wanda da ace touch za ta fashe to za ta daina yin aiki. Da ce touch za ta fashe ko screen ta fashe to shi ke nan za ta daina yin aiki. Sannan kuma wajen gyara shi yana da mugun tsada. Idan za ka je ka gyara screen da touch din kuma ka ce a sa maka sabo sai ka ji kuɗin kaman kuɗin sabon wata waya ne. Ka ji kuɗin kaman kuɗin sabon wata sabuwar waya ne. Ka ga da ka gyara shi gonda ka je ka sayar, ka sayi sabon wa. Wata sa'an Samsung gaskiya injin ɗinta ita ce ƙuƙunɗinta. A wani su kan, a wani su tsani. Injin ɗinta shi ne ƙuƙunɗinta amma ba kowane Samsung ba. Kamar ni yanzu na ce Samsung ɗin nake amfani da shi A22 ne. Idan zan canza screen ɗinta da touch ɗinta bai wuce in canza ta dubu sha biyar ba, in ya yi yawa kenan dubu sha biyar. Sannan kuma zan amfani da shi lamun lafiya lau ba tare da damuwa ba. Amma da irin Samsung irin su, ah, S series ne ba A series ba saboda ni nawa A series ne. Da za a kuma ɓangaren su S series ne, da za ta fadi ta ɗan samu'a. Idan ka ce za ka je ka canza za tayi tsada. Screen da touch za a iya faɗa maka kusan dubu da ɗari kaza ko wani dubu saba'in ko dubu kaza. Za ka ji kuɗi masu yawa wanda ya isa ma ace ka siya sabon waya irin ta. Sai sa a irin wannan Samsung injin ne mai amfani. Ah, injin ba shi da wani amfani amma screen ta fi injin amfani saboda screen tana da mugun tsada fiye da injin. Gaskiya na fa amfani da Samsung kuma ina jin dadin amfani da Samsung saboda tana kawo min sauƙi na rayuwa. Tana bani fahimta sosai. In kan gane yanayin yanda ake amfani da Samsung sosai fiye da kowani waya.

Ina magance damuwa ta hanyoyi daban-daban, ba ta hanya guda ɗaya ba. Ina magance su ta hanya daban-daban. Saboda wa'ensu damuwan ba lallai ka iya magance su a wannan lokacin ba. Wa'ensu damuwan idan suka taso maka kawai abu mafita ko kuma abu mafi alkari ace kaje ka samu waje kai kaɗai ka zauna ka samu natsuwa kai bacci. Domin cikin a musulunci, a musulunci an koya mana cewa idan ka shiga damuwa ka, idan kana tsaye ne ka samu ka zauna. Idan kana zaune ne har ya kasance kuka yi faɗa da mutum har ya saka cikin damuwa to ka ƙoƙari ka samu ka yi bacci kaɗanyi shingeɗi. To kaɗan shingeɗi ne shine zai kare ka da ga wa su damuwa har ya kai ga ka yi wani abun da ba'a so ka yi. Gaskiya damuwa a wajen aiki nakan magance shi ta hanyar samun waje inda babu kowa, babu takura, babu surutu kawai na samu natsuwa na zauna har lokaci da na samu natsuwa zuciya ta takwanta. Ni gaskiya ni mutum ne wanda baya shiga cikin mutane. Ni mutum ne wanda ake kira da introvert. Mutanen da basa shiga cikin mutane. Ban shiga cikin mutane saboda wasu dalilai saboda ɗabi'a ce wadda Allah ya hallicce ni da shi. Duk lokacin da na shiga cikin mutane sai in ji kamar jikina ko kuma in ce in ji kamar na fara jin gajiya. Karfi yana raguwar mun a duk lokacin da na shiga cikin mutane. Amma idan ina so in yaye wannan damuwar shiga cikin mutane, idan har na ji cewa ina shiga cikin mutane na shiga cikin wani damuwa sannan idan na ji cewa babu iska ɗaya a wa cikin mutane ba sai in dawo gida in kulle kaina cikin ɗaki. Nayi rayuwata ni kaɗai. Kona ga dunga danna waya ko na runga kallo kasance de ni kaɗai ne ba wanda yake takurani da surutu, ba wanda yake damuna da magana, ba wanda ke iya ɓata min ko wani makamancin haka. Damuwa a wajen aiki wani kalubale ne babba. Inda gaskiya idan aka ɓata makare, idan aka ɓata makare yana da kyau mutum ya ji ya samu waje, ya samu kwanciyar hankali, ya zuba wa zuciyar shi ruwan sanyi. Ka dai wannan damuwar ya kai shi ga allahka ko kuma kar wannan damuwar ya kai shi ga allahkar da wani ko kuma kar wannan damuwar ya kai shi ga zaluntar da wani ko kuma kar wannan damuwar ya kai shi ga cutar da wani. Domin damuwa kala kala ne. Kuma damuwa cuta ne. Domin duk lokacin da aka ce kana shiga cikin damuwa to kasai ni kamar kana sanya cutane a cikin jikin ka. Domin idan ka shiga cikin damuwa yana da kyau ka san hanyar da zaka warware wannan damuwar ta fi alheri. Amma idan ka ce yau za ka shiga cikin damuwa, gobe ma ka shiga cikin damuwa, jibi ka shiga cikin damuwa kullum kullum ace ko dayau she ana saka cikin damuwa ne. Za ka ji zuciyan ka ya fara mutuwa. Za ka ji jikinka ya fara ramewa. Za ka ji gangan jikinka gaba ki ɗaya sun fara low dukwi. Cin jinin jiki, yana shan jinin jikinka. Musamman yana cin naman ka. Saboda damuwa wani ciwo ne da mutanen dama suna ɗaukan shi kamar ba kome ba. Amma idan ka ce yau ka yi ni cikin damuwa, gobe cikin damuwa, gata cikin damuwa abun zai yi yawa. Har ya kai ga jikinka ma ba zai iya ɗauka ba. Gaskiya idan ina wajen aiki idan na shiga cikin damuwa, idan naga zan shiga cikin damuwa ta hanyar da zan iya magance shi, shine na samu waje na je na samu wajen da babu kowa. Hakuri na kuma zuba ma zuciya ta ruwan sanyi don na samu, don na samu daman da zan iya fuskantar kostomomi na. Ina jin daɗi idan na fita daga cikin damuwa kuma ina jin baƙin ciki idan na shiga cikin damuwa. A gaskiya bana son shiga cikin damuwa ko kaɗan.

Yanda nake shaƙatawa cikin hutu ba kowa yake iya irin shi ba. Gaskiya nakan samu kaina cikin ɗaki ne, ranin-- da daddann wayata. Kuma na samu na yi bacci don na samu na huta. Sannan kuma idan na huta, na ji jikina ya samu kwanciyar hankali. Na ji jikina ya dawo jikina. Na ji cewa ba ni da wata matsala to sai in fita. Ni kaɗai ɗin in je in sayi wani abu mai daɗi in sha. Kuma in je wurin abokai ne waɗanda ba su fice biyu zuwa uku ba. Mu dan zauna mu dan tattauna rayuwa saboda halin rayuwa. Wata sa'a yana da kyau mutum ya samu ƙarfi ta hanyar fita waje. Amma sai ka sance kai, dabi'ata da kuma ƙirar halattar da Allah yayi min. Ban cika son fita waje ba. Shi yasa wata sa'an wajen shaƙatawa lokacin hutu yana matuƙar, yana matuƙar wuya wurina. Ba wai don ba na shaƙatawa wajen hutu ba. Ina shaƙatawa amma shaƙatawar nawa kamar ba shaƙatawa bane. Tun yaran mutumin da zai zo ya kulle kanshi cikin ɗaki ya yi bacci, ya ɗan kwanta, ya tashi ya ci abinci ya ƙara komawa bacci. To ai hakan ba za a kira shi da shaƙatawa. Idan ɗan mutum zai shaƙata lokacin hutu yana da kyau mutum ya fita. Idan yana da kuɗi ya fita ya je ya nuna abokanansa, ya je Aisha gadi, a ci, a sha. Asalin ma'anar shan abin jajuna yana da kyau hakan. Amma sai ka san cewa ba kowa ne yake iya yin hakan ba. Muna kiran shaƙatawa hutu akan cewa ka samu hutu ko da da bacci ne. Amma asalin shaƙatawa hutu shine ka samu lokacin da za ka iya zuwa ziyara ka abokananka. Ku samu ku je ku yi dina ko kuma ku je ku ƙara wani abu wani mai amfani wanda zai kai ga kowa zai samu farin ciki. Kowa zai samu nishaɗi kuma kowa zai ji daɗi a karan kansa. Wannan shine shaƙatawa cikin hutu. Ina farin ciki, ina jin daɗin ƙasancewa cikin mutanen da suke shaƙatawa cikin hutu. Yadda ni shaƙatawa cikin hutuna ba wani shaƙatawa bane ƙasancewa ni ɗin ban cika yawan fita ba, ban cika yawan zama cikin mutane ba, ban cika yawan surutu ba. Sannan kuma ban cika yawan son magana ba. Ina son shiru a kullum. Bana son surutu, ban son yawan hayaniya, ban son yawan damuwa da sauran su o wata sa'n mana zona ni kaɗai. Na fi samun kwanciyar hankali. Sai sa lokacin hutu nakan sha wahala. Lokacin hutu nakan sha wahala. Nakan ji dama kawai ma kada a bada hutu. Kafin a bada hutu zan ringa ce dama a bada hutu in samu in huta. Da zan je in huta na kwana ɗaya zuwa biyu zan ji dama kawai a dawo hutu. To ka ga samun hutu irin tamu ba kowa ke iya samun irin ta ba. Saboda. Mu muka samu hutu ne amma kamar hutun yana mana yawa. Inda wa'yansu hutun idan da za'a basu da za'a karaso za su yadda. Saboda hutu baya masu yawa sai dai masa kaɗan. Amma ni wata sa'a hutu yana min yawa saboda ni da za'a zo a gani. Hutu ne kawai na bacci. Hutu ne ɗan ko da za'a a ce jiki ya ɗan huta. Jiki ya ɗan samu natsuwa. Kwakwalwa ya ɗan samu ƙara natsuwa kuma dukkan jiki ya dawo daidai. Dukkan jiki ya samu kuzari, ya samu ƙarfi da sauransu. Shaƙatawa cikin hutu lokacin hutu gaskiya abu ne mai amfani. Abu ne kuma mai kyau. Saboda hakan yana ba mutum dama ya ƙara tunani, ya ƙara kaifin basira, ya ƙara zama ya yi tintini akan abunda ya faru a wancan lokacin. Ya ƙara dubawa da gani ko akwai kura-kurai ko ba kura-kurai. Gaskiya shaƙatawa ta.

A gaskiya na fi amfani da hannun dama. Domin hannun dama da shi nake cin abinci, da shi nake ɗaukan kome, da shi nake ɗaukan duk wani abu ƙarfi, duk wani abu mai tsabta duk da shi nake ɗaukawa. Saboda hannun dama yana matuƙar min amfani sosai. Da shi nake rubutu, haka zalika da shi nake danna waya. Kusan komai ma da shi nake yi, sai da shi amfani a guri na. Ina rinka amfani a guri na sosai. Ina son yin aiki da hannun dama kuma ina son cin abinci da hannun dama. Ina so kuma idan zan yi barci ma kana ɗaura hannun dama na. Saboda hannun dama yakan yi aiyuka kala saboda ƙarfin shi, saboda ƙarfin shi. A gaskiya ina jin daɗin amfani da hannun dama ba kamar hannun hagu ba. Hannun dama duk wani abun da zan yi da shi nake yin sa. Da za a samu akasi daddaba domin hannun dama ta shine kome nawa. Shi, shi nake kome, da shi nake duk wani abun da zan yi. Hatta sa kaya, na aiki duk da hannun dama nake yin su. Na ɗauka abu mai nauyi da hannun dama nake yin su. Ko kusan kome ma gaba kiɗaya da hannun dama nake yinsu. Ina jin daɗin yin aiki da hannun dama. Ina farin ciki yin aiki da hannun dama. Ina kuma alfahari yin aiki da hannun dama. Domin hannun dama na ya gama mun kome. Da hannun dama na nakan iya kome. Da hannun dama na nakan, nakan iya zama, nakan iya jagorantar kome. Da hannun dama na, nakan iya aikin da ba na tsammani. Akasi na hannun hagu. Idan na ce hannun hagu, ina amfani da hannun hagu mafi yawanci ina amfani da hannun hagu ne wajen abu na datti, ko abu na ƙazanta ko kuma abun da ba bin sha'awa ba. Wato abun da zai kasance ba wani abun da za a ce tsaftatacciya bane. Shi ne nake amfani da hannun hagu. Amma hannun dama ina amfani da shi ne akan duk wani abun da tsaftatacciya ne. Da kuma kome da ya kasance abun da ya shafi na ƙarfi da sauransu. A gaskiya hannun dama duk wanda Allah bai ba shi hannun dama ba ko kuma idan duk, duk da ba wai ba zan ce wanda Allah bai ba shi hannun dama ba kamar bai mora hannun dama ba. Amma zan iya ce wa idan Allah bai baka hannun dama ba to ta yiyu zai iya baka ƙarfi a hannun hagu. Zaka iya samun wasu mutane ma basu da hannun dama basu da hannun hagu. Alhamdulillah ni ina da hannun daman nawa. Da shi kuma nake kome. Zaka iya samun wayansu kuma suna da hannun dama suna da hannun hagu amma kome da hannun hagu suke yi. Ta cin, in suka zo cin abinci shine suke bai da shi hannun dama. To akwai mutane nan wanda suke da, suke yin kome da hannun hagu. Sannan kuma idan suka zo yin wani abu kaman cin abinci ko wani makamancin haka sai su sa hannun dama. A gaskiya ina jin daɗin kasancewa mai hannun dama. Kuma da hannun dama na nakan yi kome da kome. Nakan ji daɗi kuma ina iya yin kome da kome da hannun dama. A gaskiya hannun dama nake amfani da shi domin hannun dama shine ƙarfina kuma shine.

Eh wayana na daidaita haske da kanta, akan kuma ina jin daɗi idan ya daidaita haske da kanta. Saboda wata sa'an idan na cire shi a daidaituwa na haske, yakan samu matsala saboda ciwon ido wata sa'an yakan iya kama ni. Saboda idan ban daidaita haske ba wata sa'an zan iya tashi cikin dare, inga haske yayi duhu yayi haske haka, irin ya haska mun faska har ya kusa kashe mun ido. To da na fahimci haka shiyasa na mai da shi daidaituwan haske, na mai da shi automatic. Hakan kuma ina jin daɗi, idan na mai da shi automatic saboda hakan, hakan yana matuƙar faranta mun rai. Idan ba haka ba wata sa'an zan iya yin ciwon ido. Da na fahimci haka shine na mai da shi haske, na mai da shi ya ringa daidaituwan haske. Saboda wata sa'an idan ka mai da shi, idan ka cire shi a daidaituwan haske, idan ka kunna shi zai maka haske bau, ba tare da ya daidaita ba. Idan ka shiga rana ma haka ba zai daidaita maka ba sai ka rage da karan kanka. Idan ka shiga duhu inda babu haske shi ma haka sai ka ƙara da kanka. Shiyasa na mai da shi daidaituwan haske hakan kuma yana faranta mun rai. Waɗakila idan na shiga rana zai mai da ni, zai mu daidaita haske da kansa. Idan na shiga duhu shi ma zai daidaita aske da kansa. Domin gaskiya ina matuƙar ci da idona saboda yakan la'anta mun ido idan har ban daidaita shi a daidaituwan haske ba, yakan la'ana, yakan la'anta mun ido. Sannan kuma ina jin daɗi yanda nake daidaita shi da haske saboda wasu dalilai. Nakan daidaita shi haske yana jin daɗin hakan, ina farin cikin hakan idan na daidaita shi a daidaituwan haske. Hakan kuma ina jin daɗin hakan. Sannan kuma a duk lokacin da na sa shi a rana.

Ina ci da cokali, haka zalika ina ci da hannu. Dukkaninsu ina ci gaba ki ɗaya da cokali da hannu. Amma na fi ci da cokali. Dida a musulunce akan so mutum ya ci da hannu ne. Mu a cikin musuluncin mu amma ba akan so mu ci da hannu ne. Amma na kan ci da cokali kuma na kan ci da hannu. Kuma ko da ka ci da cokali ko ka ci da hannu ba haramun bane. Kawai dai an fi so ne kuma akwai albarka a ciki idan ka ci da hannu. Amma na kan ci da cokali domin wata sa'an bana so na je na wanke hannuna. Na san cewa cokali yana cikin tsafta, an riga an wanke cokalin. To ba sai na wanke hannu ba zan ci da cokali na. To kuma ba kowane abinci bane maran iya ci da cokali ba. Kamar, kamar tuwo gaskiya ban cika ci da cokali ba, indai baya kama ba. Na kan so na ci da hannu ne, na mulmul yashi na sha sha baki. Ya ɗan fi daɗi akan na ci da cokali. Sai kuma shinkafa dai, eh na kan ci shi da cokali. Ban so ma in ci shi da hannu saboda ba za ta yi daɗin ci da hannu ba. Amma na kan so na ci shi da cokali. Kuma in ka ci abinci da cokali gaskiya yana da matuƙar daɗi. Ehh, duk da kowanne yana da ɓangararsa kamar idan ka ci da cokali da ka ci da hannu. Idan zan ci tuwo, idan zan ci tuwo yanzu da cokali ba wai bazan ji daɗi ba amma zan ɗan ji na ɗan takura ko ba za ta shiga yanda nake so ba. Amma idan na ci da hannu zan ji ya shiga ciki yanda nake so. Amma idan na ci shinkafa da hannu kuma, shi ma kuma zan ji kamar na takura. Zan ji kamar ina ɗibawa da yawa da sauransu. Amma idan na ci da cokali zan ji kamar ina ɗan ɗiba daidai gwargwadon wanda zan iya.

Eh ina kulle ƙofa. Nakan kulle ƙofa wata sa'an kuma nakan manta ban kulle ƙofa ba. Amma mafi yawanci ina kulle ƙofa saboda hakan shine tsaro. Rashin kulle ƙofa kuma za a iya samun matsala wata rana. Gaskiya kuma wata sa'an idan na zo na manta ban kulle ƙofa ba amma kuma idan na manta, akan samu wani yaya na yake ina kullewa. Duk da ba asalin ƙofan ɗakina ba. Ƙofan ɗakina ma nakan kulle amma bana sa sakata. Gaskiya bana sa sakata. Nakan kulle amma bana sa sakata. Kulle ƙofa kuma yana da mahimmanci kuma yana da amfani domin idan baka kulle ƙofa ba har mutane suka iya gane cewa baka kulle ƙofa, za a iya samun wanda zai biyo ta bayan gida ya maka abu, ya ka aika wanda ba ka so wanda kuma ba ka tsammani. Yana da kyau mutum ya kulle ƙofa kuma yana daga cikin amfanin kulle ƙofa. Eh ka kare kanka daga tsaro duk da ba mutum ke kare kansa ba Allah ne ke kare mutum amma kuma yana da kyau ka kare kanka kafin Allah ya kare ka. Shi.

Ina farkawa kullum kaman ƙarfe biyar. A wannan lokaci idan na farka, zan shirya na kinsa in sallan asuba. Amma kafin in yi sallan asuba, nakan samu lokaci ɗan na yi sallan nafula. Zuwa lokacin kuma idan sallan asuba ya gabato sai in shirya yin sallan asuba. Gaskiya wannan lokacin, lokaci ne da nake tashi nake farkawa. Idan kuma har ban farka a wannan lokacin ba, to ya tabbata cewa alam na nasa bai tashe ni ba ko kuma in ce Allah ne bai tashe ni ba. Wannan lokacin da na farka kuma zan yi abin da nake so na yi. Idan kuma lokacin ya ƙure, shi ke nan. Amma dai wannan sallan dai duk yanda akayi idan har na farka ko ƙarfe nawa ne, dole ne zan yi wannan sallah. Gaskiya ina jin daɗi a wannan lokacin da na farka da safe. Domin a wannan lokacin nake tunani abin da zan yi zuwa anjima, abubuwan da zan yi a ranan. A safiya ne nake tunanin su, menene da mene zan yi? Waɗanda suka zama mahimmanci, suka zama masu amfani. Duba wannan lokacin zan yi tunanin su. A wannan lokacin shine zan yi wannan tunanin.

Ina son zama ni kaɗai. Ina son zama ni kaɗai ba don komai ba, saboda ban ci ƙasan yawan hayaniya ba, ban ci kasan yawan surutu ba. Duk lokacin da kuma na fita na zauna cikin mutane, zan ji ƙarfi na ya ragu. Ina so a ce na zauna ni kaɗai, hakan yake sa ƙarfi na ke ɗan ƙaruwa. Nakan in ji kamar ina da kuzari a jikina. Amma duk lokacin da aka ce na shiga cikin wasu mutane ko na shiga wasu mutane, ina tafira da sauran su, zan ji ƙarfi na ya ɗan ragu. Hakan shiyasa, dole sai na dawo gida. Na samu waje ni kaɗai, na ɗan yi bacci ko na ɗan samu dai hutu wanda babu takura, babu surutu, babu irin maganganun mutane. Sabo da ni mutum ne wanda ke son zaman kaɗaici. Zama ni kaɗai na fi son hakan fiye da zama da mutane da yawan. Ban ci ƙasan yawan hayaniya ba, ban ci kasan yawan rigingimu ba. Sannan ban cika ɗebo abunda zai dame ni ba. To ban cika yawan, yawan shiga cikin wani yanayi da ban ba. Abunda ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Abunda zai yiwu, zai yiwu. Ban ci ƙasan na sakaina cikin wani hayaniya ba. E, nakan so na zaune ni kaɗai a waje ɗaya. E kuma hakan yana sa ni farin ciki kuma nakan samu natsuwa. Duk lokacin da aka ce gashi yau an gayyace ni wani waje ko biki ko taro ko wani maka-manci haka inda da, inda da hadu da mutane da yawa, to kafin na dawo sai na ji jikina ya riga ya mutu. Ba don komai ba saboda ban saba ba kuma dama haka asalin halitta na yake. Kowa Allah haka Allah yake halittan bayinsa. To daga cikin halittan da Allah yamun tukaki Allah halitta ya alaƙa da ayan ce ne. Amma dazan dawo gida na ɗanyi awa biyu, awa uku a cikin daki ni kaɗai, to zanji ƙarfi yaɗan dawo. Zanji na ɗan samu kuzari, zanji na ɗan samu ƙarfin da zan iya yin wainsu abubuwa da dama. Idan da yau za'a ce mun tashi zanje waje kaza, zanje waje kaza, zanje waje kaza, to ba lallai in iya zuwa duka wajajennan ba. Sai dai inje waje guda ɗaya wanda nake da tabbacin cewa babu matsala. Sai dai inje waje guda ɗaya nan na hakura da sauran. Amma idan har ya yiwu cewa zan iya zuwa waje guda biyu, to Falillahilhamd. Amma ba lallai in iya zuwa duka wuraren nan ba saboda jikina ba lallai ya ɗauka ba. Ba don kuma saboda banida ƙarfin da zan iya zuwa wajajen bane, a'a. Saboda yanayin jikinnawa, ko kuma ince yanayin halittan da Allah ya mun, to hakane kawai. Yanayin halittan da Allah ya mun to abunda zan iyayi kenan kawai. Idan na fita na haɗu da mutane, yawan hayaniya, surutu da sauran abubuwa da dama, zanji naji, Zanji jikina ya biya mutu. Ina buƙatan na kasance waje ɗaya ni kaɗai babu takura, babu damuwa, babu hayaniya. A gaskiya kuma hakan ina jin daɗin kasancewa haka. Dudda masu ire-iren halayen mu ko kuma masu ire-iren ɗabi'u irin tamu ba kowa yakan gane muba. Sai dai ba wanda akan faɗan masa cewa wane kanada hali kaza ba, ko kuma ba sai wanda aka ce, "A to wane inada hali kaza sannan zai iya fahimtar ka." Wani zirin amfi kallan kamar baka san abunda kakeyi bane ko kuma a'a wani ze rinka maka kallan kawai kamar kanada san kaza, kaza da kaza. Kuma wataƙila daga cikin halayenna mu zaka iya yuwawa ina cikin tafiya na ganka a hanya ma, na nunama kaman ban sanka ba kuma a sanka ɗin. Kuma yana daga cikin ɗabi'un namu. Bawai kuma don wai muna walakanta mutane ko bamason mutane, a'a. Ɗabi'ummu haka yake. Amma kaɗanne suke iya ganewa. A gaskiya ina son zama ni kaɗai. E.